Yaya kake tafa? Eh ni gaskiya ni yanda nake bana tafawa da mutum. Domin ni musulmi ne, ah duk lokacin da za mu gaisa da mutum sai dai mu gaisuwa. In miƙa mai hannu yayi miƙo mun hannu mu gaisa. Naɗan wani lokaci, kuma muyi sallama muce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In da safe ne sai muce ina kwana, in da rana ne sai muce ina wuni, in da daddare ne kuma sai muce ya gari, ya dare.

Sau nawa kake tsarkake gidanka? La'akari da wajen aiki da nake zuwa da tun da safe in na tafi sai da yamma nake dawowa. To don haka ina tsarkake gidana, ina share sa sau ɗaya, sau ɗaya. Kuma abin da yasa nake share shi sau ɗaya shine bani da yara a gidana. Nini kaɗai ne daga ni sai matata. To in na fita wajen aiki har na dawo sai kaga ba ma wanda ya shigo. To hakan yana taimakawa sai kaga gidan nawa bai wani datti ba. Ince kwana biyu baiyi datti ba sannan kuma bani, ban shuka bishiya ba. Ballanta da dunga sani kullum sai na yi shara. To wannan suna ɗaya daga cikin abun da suke sa ba, gida na baya yin datti sosai kuma bana buƙatar sai na share shi a ko da yaushe fiye da sau ɗaya.

Kana aje kopin bayanan ku? Eh, duk abin da yake da muhimmanci ina ajiye bayanan sa. Ahh hoto ne ko kuma abinnan file wanda yake a matsayin dakumen. Duk wannan ina ajiye bayanan sa ko kuma sauti ne ko kuma video ne wato majigi. Kowanne ina ajiye bayanan sa in dai hanna san nan gaba zan iya neman sa domin na amfani da shi. A ina nake ajiyewa? Ina samun wani lokacin ina ajiye wa, ah, Gmail, wani lokacin kuma ina ajiye wa a Telegram saboda me? Saboda Gmail na wane duk abubuwan da suke ciki ina iya, ah, samun su a kowane lokaci ma duk lokacin da na shiga Gmail ɗina. Sannan kuma shi Telegram me yasa nake ajiye wa a can? Saboda Telegram yana da backup. Eh, duk lokacin da ka shiga Telegram duk wasu saƙonni na ka da ka, ka tuttura su in dai kana da ishashiyar data wadda ta haɗa, ta sada ka da intanet to za ka ga za ka iya samun wannan abubuwa. Saɓanin WhatsApp, shi WhatsApp, eh, na farko ba shi da ƙyakyawan backup. Yanxu ana turo ma saƙo an jima WhatsApp ɗin ka yasamu matsala to shi ke nan sai dai ka ce wa wanda ya turo ma saƙon da ya sake turo ma shi. To shi yasa nake ajiyan muhimman bayanai a wannan guraren ƙwaya biyu. Wasu ma lambobi na suna cikin Gmail a nan na ajiye su. To haka nake, wannan shine salona na ajiye muhimman bayanai.

Kana kare wayar ka daga ƙwayar cuta? In har na fahimta sosai, ina ka, kwa, ina kare wayata daga ƙwayoyin cututtuka wanda suke iya samun waya, su lalata ta. Gaskiya inda nake muna da ƙarancin irin wannan cututtukan wanda suke iya samun waya, su lalata ta ta daina aiki ko kuma ta ringa, ah, ba wa kanta umarni, ko kuma ta ringa abubuwan da ba su aka sa ta ba. To gaskiya wajen da nake, akwai ƙarancin irin wannan cututtuka, wanda suke samun waya, ko kuma da suke samun dukkanin wata na'ura, wanda suke iya samun dukkanin wata na'ura har su zamto sun hallaka ta. To gaskiya wannan shine abin da ke faruwa.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Wajen aikina tabbas waje ne wanda nake ɗaukan lokaci ina can. Don waje ne wanda nake awa goma a wajen aikina. Akwai ranakun da nake awa goma, akwai ranakun da nake ƙasa da haka. To, don haka irin wannan la'akari da oyin awa da nake yin aiki suna da yawa. To dole bari zaka. Sai 'yan matsaloli nan da nan, can-- nan da can ba. Musamman aiki na koyarwa ɗalibai wanda suka zo daga gida mabanbamta da iyaye mabanbamta sannan kuma yanayin fahimtarsu shima ya sha banbam to irin wannan ba a rasa shi da matsala da kuma kalubale. Ah, akwai matsala wadda take faruwa a farkon shekara. Akwai kuma matsala wadda take gudana a cikin, a cikin aji yau da kullum. Matsalar da take gudanuwa shi ne duk farkon shekara. Shi ne ace an kawo ma sabon ɗalibi wanda shi yanayinsa, yanayin ƙoƙarinsa ko kuma yanayin yanda zai yi abubuwan da ya sani bai kai na sauran ɗaliban ba. Balle ma kuma ba za ma ka iya haɗa su a ji da ya ba. Ka koyar da su tare, ka yi musu jarabawa tare saboda me? Saboda sun mai nisa. Wannan shi ne ƙalubalen da muke samun kusan duk shekara-shekara. Shi kuma ƙwalbale mai gudana shi ne yaro, yaran da suke yin fashi na farko. Yaran da yau ya zo makaranta sannan kuma gobe ba zai zo ba ko kuma a sati za ka ga yayi fashi sau ɗaya ko sau biyu ko kuma a wata yayi fashi shima ɗan sau ɗaya, sau biyu. To duk lokacin da kuka gudanar da darasi bayan nan to yana ma wahala. Yana min wahala na fahimtar da shi abubuwan da muka yi na darasi, ah, bayan nan. Sannan, nan ma bayan nan ya-- ana iya samun yaro masu ɗaukan lokaci kafin su fahimci abu. Kuma gashi lokacin da aka warewa hissat taka ba zai ishe ka ba ka fahimtar da su wannan abu ko kuma abun yana da ɗan sarƙaƙiya sosai. To sai kaga wannan shi ma ya kaɗa don samu kalubale. Sannan bayan wannan ma akwai wasu kalubalen. Kalubale shine daga mi, daga hukumar makaranta. Za a iya neman wani bayani a wajenka dangane da ɗalibai cikin ƙanƙanin wa ce ma kuma cikin ƙanƙanin lokaci ake so. Bi ma'ana za a iya cewa ana son wani bayani daga wajen ɗalibai gaba ɗayansu ko kuma ɗalibi ƙwaya ɗaya. Amma sai a ce ma a rana ake so ko kuma a baka ƙanƙanin lokaci kafin mi, kafin ka, ka, baka ƙanƙanin lokaci na kawo wannan aikin da aka baka. To ga wannan matsalar da kake fama da su ta yara. Ga kuma wannan matsalar ita ma da hukumar makaranta ta abun nan ɗinka. To duk sai ka ga abun ya ɗan ma sarƙaƙiya. To amma waɗanan in mutum ya bi su a hankali sai ya ga duk abun masu sauƙi ne. Duk lokacin da hukumar makaranta ta nemi wani bayanai kuma da gaggawa to yadda zakai kar kayi koƙari. Yadda ni nake yi ba na ba da, ah, bayanan da aka nema. Ba na bada bayanan da suke ba na gaskiya ba. Ko da zanzarta lokacin da aka ne, da aka ƙayyade domin neman wannan bayanan. Zan rubutasu, na rubuta ɓsu a hankali, na bi su daki-daki, na tabbatar da ingantattun bayanai na bayar ko da kuwa zan yi jimiri wajen ba da wannan bayanan. Kuma zaka irin wannan ba a samun wata matsala da izinin Allah.

Yaushe kake cin abincin dare? Gaskiya ni ina cin abincin dare kowane lokaci. Ma dama an ce rana ta faɗi an yi sallar magariba, to ina cin abincin dare. Eh, bi ma'ana ke nan, ina cin abincin dare, ah, bayan sallar magrib. Ina iya cin abincin dare bayan sallar isha. Abincin da dai ni in nayi jinkirincinsa shine, ace na kai kamar ƙarfe goma ko goma saura. Shine abincin da nayi jinkirincinsa gaskiya. Me yasa nake cin abinci a haka inda nake rayuwa? Kamun za a ce wani lokacin ina cin abinci da wuri to amma me yasa nake cin abinci da wuri inacin abinci dawuri saboda yanayin lafiya ta abincin ya samu ya narke tun kafin na kwanta domin duk lokacin da na dawo daga wajen aikina zai zamto na gaji, gajiya sosai. Bana buƙatar wani motsa jiki ko abin da yayi kama da haka. To kuma ga abinci na jira na. To shiyasa nafiye na fifita naci abincin nan dawuri yasamu yanarke kafin lokacin kwanciya ta yayi. Galiban ko kuma sautari ina kwanciya ne goma da rabi zuwa sha ɗaya. Anan na fi kwanciya. To in na ci abincin nan da wuri kafin na kwanta, abincin nan zai samu ya narke ba tare da ya min wata illa ba. To- kusan nan kuma abin da ya sa nake cin abinci da wuri bana samun lokacin da zan motsa jikina. Ballan tana har wannan motsa jikin ya ba abincin nan damar saurin narkewa. To hakan ne yake sa na ci abincin dare da wuri wuri domin kare har ba-- kar alafiyance ya haife min da wata matsala ko kuma abin da yai kama da hakan.

Sau nawa kake goge haƙora? Ina goge haƙorana yawanci sau biyu watarana kuma sau da yawa. Duk ranar da nake wankewa sau biyu shine lokacin da naci abincin dare, naci abun da na san zai man tasiri sosai a cikin bakina. Kada ya haddasa mun wari kamar irin su tafarnuwa, albasa. Indai abincin daren da naci yana ƙunshe da wa'annan, to ina buƙatar na yi, na goge bakina da daddare kafin na kwanta. Sannan in na tashi na ci abincin safe. Amma kafin na tafi wajen aiki ina buƙatar na goge baki haƙora na kafin na tafi. Idan kuma har abincin da na ci baya ɗauke da albasa ko tafarnuwa, to kawai ina kwanta, ina kwantawa ne sai da safe kafin na tafi wajen aiki. Kafin ma na ci abinci na karya, sai na ci abinci au sai na, sai na goge haƙora na kawai na tafi wajen aiki.

Ina magance koke-koke ta hanyar kira wanda abin ya shafa. Akwai koke-koken da yana buƙatar ka ji ta ɓangare ƙwaya biyu. Akwai kuma wanda kawai matsala za ka wannan koke-koken za ka ɗaga shi ne izuwa ga wanda abin ya shafa. Idan har ya zamto koke-koken na mutane ne ƙwaya biyu, za ka fara kiran kowanne ka ji daga bakinsa. Sannan kuma ka haɗa su a teburin sulhu. Sannan idan kuma abin kamar wasu abubuwa ne ake buƙata na more jin daɗin rayuwa, shi kuma wannan za ka tura wannan koke-koken ne izuwa ga wanda abin ya shafa. Sannan kuma ka yi ta bibiya da haka har a samu aa cimma matsaya.

Menene abin sha da ka fi so? Gaskiya abin sha da na fi so suna da, suna da yawa sosai. Inde ana maganar wanda na fi so ne, ba wanda ya zama min larura ba. Wanda ya zama min larura shine ruwa. Wanda kuma na fi so suna da yawa. Na farko, na ɗaya daga cikin abubuwan da ake haɗa mun a gida shine madarar waken suya. Sannan akwai kunu na gyaɗa, akwai zoɓo, sannan da abubuwa da yawa. Kamar shi madarar waken suya, eh, ana samun tun da bamu da yawa, muna samun waken suya gwangwani ɗaya, a jika shi ya kwana. Sannan sai a samu blender wato injin markaɗ- injin markaɗ- markaɗe abubuwa na gaggawa. Sai mu sa shi a nan mu markaɗa. In mun markaɗa sai mu sa tafasa shi. Mun tafasa sannan kuma daga baya sai mu bar shi ya huce. In ya huce sai a tace. In ya tace kuma sai a zuba mai madara da kankara da siga. To, indai aka ma haɗin, kuma wanda yai haɗin ya iya. To, indai da akwai wani yaro da yake ma kiwa, ba lalle ka ba shi irin wannan haɗin ba. Sannan kunun gyaɗa shi ma, kamar yadda na faɗa, yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh, gaskiya ni wayata tana daidaita haske da kanta. Tana daidaita haske da kanta. Duk lokacin da na shiga cikin haske, hasken rana ko kuma haske sai ka ga hasken ya ragu. Idan na shiga cikin duhu kuma sai na shiga-- sai ka ga hasken ya, ya-- okay. Idan na shiga cikin, cikin haske sai ka ga hasken ya ƙaru. Duk lokacin kuma da na shiga cikin duhu sai ka ga hasken ya ragu. Yana raguwa ne kuma don karya haifar min da matsala a idona, shi yasa. Shi kuma duk lokacin da ka shiga cikin haske nan kuma hasken sai ya ƙaru, dan hakan zai baka dama ka sarrafa wayarka a duk yan da kake so a lokacin da kake so. Gaskiya hakan yana bada armashi sosai da sosai.

Menene lambar ku mai albarka? To gaskiya ni wannan tambayar. Menene lambar ku mai albarka? To ayy lambobi suna da yawa. Eyy lambobi suna da yawa. Na farko akwai lamba da take jikin wato ID card, katin da yake tantance ko kai wanene. To muna da katin ɗan ƙasa sannan kuma muna da fasfo shima, duk da akwai lambobinmu a jiki. Sannan kuma akwai lambar waya. Yauwa sannan kuma akwai lambar gida. Sannan, a ana iya samun lambar layi ma. To duk wannan suna da yawa gaskiya. Kaga akwai lambar mota ma. Ita lambar mota, dama a bayan motarka da gaban motarka ake sawa. Idan kuma lambar waya ce, shi kuma wannan shine wanda in an kira ka za a same ka kuma za a samu damar yin magana da kai. Shi kuma lamba ta fasfo, eey ita ke nuna ma cewa ka yi register ko kuma kana da fasfo na ƙasarka da duk lokacin da tafiya ta kama ka a jirgi za ka bar ƙasa za ka iya amfani da shi. Sannan akwai kuma lambar katin ɗan ƙasa. Wannan shi kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajan ƙidaya ko kuma tantance waɗanda suke asalin ƴan ƙasa. Da wanda ba ƴan ƙasa ba.

To mu gaskiya mu nan wani gudu na fanka kakefi so? To gaskiya fankokin da muke amfani da su, ahhh kusan iri uku ne. Akwai ta ƙasa sannan kuma akwai ta sama. Sannan kuma akwai wadda ake, ah wato sakaleta a jikin bango. Har ma yanzu da zamani aka ci gaba akwai ta hannu. Da zakaga ƴan mata sun fi yi amfani da ita, akwai ta hannu. To duka da yanka haɗa su dai. Ko wacce tana da adadin gudunta. Akwai mai lamba biyar, akwai kuma wadda daga iya lamba uku kawai take tsayawa. To wadda take tsayawa lamba uku gaskiya na fi son, na fi son, na fi son lamba ɗaya ko lamba biyu. Wadda take kuma lamba biyar shi kuma nan bana wuce lamba uku. Ahhh, musamman ma kuma hakan yayi la'akari da sanyi. In ana cikin sanyi sosai gaskiya bana ma buƙata fanka. Ana ɗan zafi zafi shine nake kunna fanka lamba ɗaya, ko wacce iri ce. Sai ana zafi sosai shine nake kunna lamba biyu, lamba uku. Shine dai gudun yanayin fankar da nafiso gaskiya.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ni bawa ni damuwa a aiki. To, na farko gaskiya ina bin dalilin da ya samar da damuwar. Da ta wannan dalilin ne ke bi na magance sa. Domin damuwa sun kasu iri-iri musamman ma na wajen aiki. Wasu za su, su yi ta ɓangaren ɗalibai ne, tunda ni malamin makaranta ne, wasu kuma ta ɓangaren, eh, abokan aiki ne, malamai ƴan uwana, wasu kuma ta ɓangaren shugabanannin makaranta ne.